Toh, a matsayina dai na malamin makaranta da kuma mijagorantarm mutane a gona, a ayyukan gona da kuma a ƙungiya na kuya da, kula da sauyin rayuwa. Ina jagorantar mutane ne ta hanyar ba da misali da aiki kai tsaye. Saboda na fahimci cewa mutane suna koyi ne da abin da suka gani. Don haka kafin in tambayi, inyi tambaya ko kuma in tambaye wani ko kuma in sa wani ya yi aiki, sai na tabbata cewa ni da kaina nayi nuni, na nuna wannan yadda ake wannan aiki a bisa daidai sannan kuma a bisa tsari. Sannan yana da kyau ga duk wani jagora ya san cewa sadarwa a dukkanin wurin aiki da, ah, jawo hankali da maida hankali yana da muhimmanci sosai. Wannan ina tabbatar da hanyar sadarwa, inganta sadarwa da cewa duk wanda yake karkashin jagoranci nawa ya fahimci abin da ake bukata daga wurinsa. Wannan dole ne. Ina amfani da ƙarin bayani, misalai, hotuna da kuma bidiyo. Duka wannan hanyoyi ne na zamani domin ka nuna ma mutum abin da kake bukata daga gare sa. Musamman idan akwai sabbin dabaru ko tsari wanda a yau da kullum, misali fasahar AI da ta zo bana. Yau da kullum za ka ga in ba kana, ah, faɗakarwa kana jawo hankali ba sai ka ga ambar ka a baya. So wannan yana daga cikin tsari na a matsayina na jagora, na inganta aiki nawa ta gefen gona sannan kuma ɗalibai na ta gefen ilimin su. Ina ƙoƙarin samar da yanayi na haɗin kai a filin aiki da kuma tsakanin ɗalibai. Misali a lokacin aikin gona ko a wurin koyarwa kamar yanda na faɗa, na kan raba ayyuka bisa ƙwarewa ta gefen gona ke, na ta gefen ɗalibai kuma ana cuɗanya ne ga masu ƙoƙari don wanda ba su ƙoƙari sai a hana su. Sannan badon komai ba, domin a inganta taimakekeniya a tsakanin juna. Hakan yana sa kowa ya ji cewa ana daraja shi, ana gani ƙoƙarinsa kuma yana ƙara kuzari da himma a wurin aiki. Dama bai kamata a nuna banbanci tsakanin mai ƙoƙari da mara ƙoƙari ba. Yana da kyau dai a nuna cewa ana tafiya da kowa. Haka zali ka ba a lokacin idan matsala ta taso. Ina ƙoƙari in saurari dukkanne bangare, bangarorin gaba ki ɗaya kafin in yanke hukunci. Sai na saurare su. Sannan ya zamanto na yi hukunci a bisa adalci da, da gaskiya. Sannan kuma a matsayina na jagora, iya ɗan kankanin lokacin nan. Gaskiya zan ce jagoranci ba abu bane mai sauƙi, yana da wahala. Amma abin da zai taimake mutum yayi jagoransa cikin sauƙi da gudanar da lamarrinsa shine mutum ya ƙasance yana da haƙuri, ƙasance yana da gaskiya, yana kamata gaskiya sannan ya ƙasance yana daraja kowane mutum. Ka, kana daraja ma, ma, ma, wanda suke maka aiki, wanda suke karkashinka, ɗaliban ka da kai, da suke karkashinka kake jagorantansu. Kana, kana daraja su, kana ba su girmansu da mutuncinsu. To wannan duk yana daga cikin abun da yake, ah, wato ainihin saka wanda yake jagora ya samu girmamawa daga wa, wanda su, daga wayanda yake suka ƙasance, ah, mabiyansa. Saboda gaskiya idan babu wannan, tabbas zai ƙasance shi wannan jagoran ba a girmama shi ba a mutunta shi. Halaman idan ana mutunta shi koh ana girmama shi sai da gaba idonsa. Wannan ma ta fuskan tsoro. Amman ya ƙasance yana kamanta gaskiya ga haƙuri, ga jajircewa, ga ba da hakki da gaskiya zai samu ana sonsa sannan kuma ana masa biyayya, ana masa ɗa'a. Mafi girma ya ƙasance mai taimako. To wannan duk yana daga cikin hanyoyin da ni kaina nake ƙoƙari wurin jagora ga waɗanda suke karkashi na.

Kana ci da cokali ko da hannu? Eh toh kusan zan ce ya danganci wane nau'in abinci ne. Ci da cokali ko da hannu zamu ce ya danganci da nau'in abinci. Abinci kaman shinkafa, kaman taliya, eh da sauransu, tali-- eh indomi, ɗan wake da saurin nau-- eh da sauransu, shi wannan da cokali ake ci gaskiya, da cokali nake ci. Amma idan ana maganan nau'in abinci, nau'uka-- nau'o'in abinci kaman tuwo da ire-irensu, shi kuma wannan da hannu nake ci gaskiya. Duk da cewa a al'adance zamu ce ci da hannu ya fi saboda shi ne sunna na cin abinci. Ba zan ce al'ada ba ka yi a addinance. Hadisi ya nuna muna annabi sallallahu alaihi wa sallam da hannu yake. In abi cida hannun ma da yatsun ma guda uku In ya gama sai ya shuɗe wannan hannu. To ci da hunnu ma in za a dawo gefen addini akwai lada tunda sunna ne duk abinda yake sunna akwai lada Sannan idan kuma ba za'a yi magana ta gefen addini ba, zamu ce ci da cokali in ya kasance shinkafa ne ko taliya ko ɗan wake da sauransu. Amma za ka samu wayan sudai ko da tuwon nema da, da cokali suke ci. Kusan zan ce ci da cokali ma abu ne wanda bature ya kawo mana. Amma asali a al'ada kam ba na ganin akwai ci abinci da cokali, da hannu ne dama muka saba ci kafin cokali, bature ya kawo mana cokali da sauran yan uwannata kaman fok da wuƙa da sauransu.